Eh, da safiya yawanci nakan ci abu mai sauƙi amma mai ƙarfi domin in samu kuzari na fara ranar da kyau. Wani lokaci nakan sha shayi da burodi ko ƙosai da ƙwai, wani lokaci kuma shinkafa ko tuwo. Idan akwai ragowa daga dare, ina ƙoƙarin cin abinci mai tsafta da lafiya, ina haɗa ruwa ko ƴaƴan itatuwa domin jiki ya samu abin da yake buƙata. Wannan tsarin yana taimaka min in kasance cikin natsuwa da ƙarfi a wurin aiki ko sauran ayyukani yau da kullum.

Eh, wani lokaci na kan sayi kaya a yanar gizo, musamman idan na ga abin da nake nema ba sauƙin samu a kasuwa ko kuma farashinsa ya fi sauƙi a can. Ina son in duba bayanin kaya sosai, in karanta ra'ayin mutanen da suka taɓa saya kafin in yanke shawara, domin in guji samun abin da ba zai yi min amfani ba. Haka kuma, sayayya ta yanar gizo tana rage ɓata lokaci da wahalar yawo a kasuwa. Amma ina kula sosai da tsaro da sayi hancin shafin da zan yi amfani da shi. Idan kuma ya tafi daidai, yana san rayuwa ta zama mai sauƙi da daɗi.

Idan na fuskanci koke-koke ko ma'ana daga wani, nakan fara da sauraro cikin haƙuri domin in fahimci ainihin abin da ke damunsa. Ba na gaggawar yanke hukunci ko yin faɗa sai na bari ya gama bayani sannan in yi tunani a hankali. Don kuskure na ne, nakan amince in nemi afuwa kuma in gyara abin da ya dace, amma idan ba laifina ba ne, nakan yi bayani cikin ladabi da kwanciyar hankali. Ina ganin tattaunawa mai kyau da fahimtar juna suna rage rikici sosai kuma hakan yana taimakawa wajen gina kyakkyawar mu'amala tsakanin mutane.

Eh, gaskiya bana iya rera waƙa. Kasantuwar waƙa abu ne wanda a addininmu muna ganin bai halatta ba. Saboda haka, tun da na taso bana sha'awar waƙa. Kuma kasantuwan ni na kasance malami ne da ya shafi ɓangaren addini. Muna karantar da yara abin da ya shafi addini. Bai kamata ace muna mu'amala da waƙoƙi ba saboda addininmu ya hane mu. Kuma ɗalibai da muke karantarwa muke basu tarbiyya. Idan suka ga muna waƙa, to su a wannan lokacin ba iya waƙa za su tsaya ba, za su wuce gona da iri. Saboda me? Mu malamansu, mu ne muka kasance madubi a gare su. Mu su ke dubawa, mu su ke dubawa su aikata duk wani abin da za su aikata domin mu ne abin koyinsu. Saboda haka bai kamata ace mu riƙa yin abubuwan da ba su da kyau ba saboda wa'yan da suke ƙasanmu za su kwaikwayen mu su masu aikata abu. Wani lokaci masu aikata abin da yafi wanda mun muka aikata. Saboda haka dole mu kula da tarbiyyar su. Wannan shi ne dalilin da yasa bana sha'awar waƙa.

Eh, abin da ya shafi motsa jiki, bana fita gida musamman in sa takalmi domin in fita in motsa jiki. Amma dai kullum ina motsa jini a rana. Kusan ban san sau adadi nawa ba saboda na kasance ina da keken hawa kuma duk inda zan je da wannan keken nake zuwa. Saboda haka ya zame mun tamkar motsa jini. Ina sana'a ne na POS wato point of sale wato harkar ne na hada hadan kuɗi. Mutum ya tura maka kuɗi na yana gizo dijital kai kuma saika bashi kuɗi na zahiri. Saboda haka kullum da safe nakan hau keke na in tafi banki, in je in ciro kuɗi. To wannan hawa keken da nake yi a rana in tafi banki yana zame mun tamkar motsa jini. Bugu da ƙari kuma ni na kasance ina limanci ne a wani masallaci. Saboda haka akwai salloli biyar da ake a rana. Wanda suma duk sanda zan tafi wannan masallacin na kasance bana amfani da komai sai keke na. In yi amfani da shi wajen zuwa sallar asuba. Haka kuma in ƙara amfani da shi in tafi sallar azahar. In yi amfani da shi kuma in tafi la'asar har zuwa isha'i. Saboda haka bayan la'asar kuma ina zuwa Islam-- makarantar islamiyya ina karantarwa a wurin. Saboda haka wannan zirga-zirgan da nake yi a yini suma kaɗai sun zame mun tamkar wani hanya na motsa jini.

Eh, abun da ya shafi abinci da ya rage. Duba da yanayin yadda muhallin mu yake, idan muka rage abinci mu a arewacin Najeriya akwai yara da iyayensu suke turo su karatu daga ƙauyuka. Waɗanda waɗannan yaran ana kiransu almajirai wato waɗanda suka yi hijira daga garuruwansu domin ɗaukan karatuttuka. To mafi yawanci almajiran nan iyayensu basa turo su da abinci. Wasu kuma ba a turo su ne da wadataccen abinci, wasu kuma har tufafi ma basa zuwa da shi na ƙwarai. Waɗannan su ake kira almajirai. To mafi yawanci idan mun rage abinci waɗannan almajiran suna bin gidaje suna bara suna a taimaka masu da abinci. Wani lokaci ma suke tufafi. To mun rage abinci mukan ajiye idan waɗannan almajiran sun zo bara sai mu ɗauki wannan abincin mu basu domin fatan samun lada a wurin Allah Maɗaukaki.

Eh to maganan gaskiya, kasantuwan ba ni kaɗai nake kwana a saman gadon ba kuma matashin da muke da shi guda biyu ne kawai. Da matashi ɗaya nake amfani ita kuma iyalina da muke tare tana amfani da ɗayan matashin su kuma 'ya'yana guda biyu. Ɗaya zai zo ya sa kanshi a matashin da nake kwance ɗayan kuma ya sa a inda mahaifiyarsu take kwance saboda haka matashi ɗaya kawai nake amfani da shi.

Kasantuwan ni na kasance musulmi ne kuma duk musulmi yana sallah guda biyar a rana. Haka yasa duk musulmi na ƙwarai dole zai tashi da wuri. Misali kaman ƙarfe biyar da rabi haka domin ya fita ya gudanar da sallan asuban shi. Saboda haka ni na kasance mai tashi da wuri amma wasu lokuta idan na dawo sallan asuba nakan samu dama na ɗan rintsa, na ɗan yi bacci kaɗan zuwa ƙarfe tara sai in tashi, in kimtsa, in kai ruwa bayi, in yi wanka, in shafa mai, in sa turare sannan in sa tufafina. Sa'an nan in zauna in ci abinci zuwa ƙarfe goma sai in tafi wurin kasuwanci na, in roƙi Allah Subhanahu wa ta'ala ya sa ma kasuwancin albarka kafin in tafi.

Eh gaskiya ina ajiya a yanan gizo, kamarn kafafen sada zumunta kaman Facebook. Wani lokaci nakan ajiye shi a, a Google account dina. Wasu kuma nakan tura su wasu wurare dai da dama a social media, nakan yi ajiya.

Eh to abun da ya shafi karanta littattafai, gaskiya bana karanta littattafai saboda karanta littattafai abubuwa ne da za su ɓata mun lokaci su hana ni gudanar da wasu abubuwa kuma ina ɗaukan wannan a matsayin wani abu ne na ɓata lokaci.